Eh, nakan wanke kayayyaki na ne a duk lokacin da na dawo daga makaranta ne. Idan ya kasance na samu hutu, hutun mako, nakan wanke kayayyaki na a wannan lokacin. Sannan nakan goge su ma bayan wankewa. Nakan yi using dutsen guga in goge su bayan wanki. Sannan bayan na wanke su, nakan saka a ciki ranakun sati. Sannan idan na dawo daga makaranta bayan wannan lokacin, saiya sake wankewa, wato a lokacin ranakun hutu. Haka haka de nake tabbatar da na wanke kayayyaki na da kyau sun fita domin in samu in fito da kyau yadda mutane za su ji daɗin yin aiki da ni a makaranta da duk kuma wajajen da nake zuwa ƙasan cewa ni ɗin ɗalibi ne.